Jadawali, muna tsara jadawalin ayyuka, sabila da mantuwa ko kuma rashin sani ko don yadda aikin zai zama da tsari ba tare da mun tafi ba. Mukan tsara jadawalin mu daga Monday, that's Litinin, kenan Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a. To da shine muke aiki wajen tsara dukkan jadawalin da kuma dukkan abubuwan da muke da duk ayyukan da zamuyi wanda zai kasance ba za mu manta ba. Sabila da in kana aiki babu tsara jadawali, akwai ranar da zai zo ba ka san me za ka yi ba, ko kuma aikin ya zuwa cunkoshe ma ya zama nama babu yadda ka iya, ko kuma babu yadda za ka yi don ya kasance abu mai kyau. Shi ya sa muke tsara jadawalin aikin yadda ya dace da yanayin da muke ciki na aiki da kuma yadda zamuyi aikin ba zai samu matsala ba. Wannan bayani shine a takaice yadda muke jadawa, eh tsara jadawalin ayyukan mu. Na gode.

To, ni a tsari na gaskiya na fi son kayan zaki fiye da kayan gishiri. Saboda da gishiri yana da matsaloli da dama wanda zai iya cutar da kai da lafiyarka yana kuma kawo hawan jini. Amma shi kayan zaki shi ma dai duk da yana da nashi matsalar amma ba kamar na abu mai gishiri ba gaskiya. Abin da mai gishiri yake yi ya fi kawo matsala fiye da yadda kayan, eh, zaki yake. So a, a so ne indai abin da nafi so ne, nafi son kayan zaki sosai fiye da kayan gishiri. Don kayan gishiri ba zai maka dandano yanda kake so ba kamar yanda kayan zaki zai yi maka a baki. So a tsari na ni nafi son kayan zaki fiye da kayan gishiri gaskiya. Wannan bayani shine a takaice da fatan na ba ku amsar abin da kuka tambaya kuma da fatan, eh, zaku bamu nasara a cikin ayyukan nan da muka sa a gaba. Na gode, nafi son kayan zaki fiye da kayan gishiri.

Me kake yi don ƙara aiki? Eh, ina yin abubuwa da dama don ƙara aiki, sabila da a yanzu ɗan adam ba zai iya rayuwa ba dole sai da aiki. Aiki shine ginshikin duk wani ɗan adam. Aiki shine abin da ɗan adam yake yi surviving. Aiki shine abin da yake yi don ya nemi maka shi da iyalansa rufin asiri. Aiki shine yake yi don ya nemi ma iyalansa, 'yan'uwansa da duk wani abokan arziki rufin asiri. Tunda a yanzu idan ba ka da aiki ko abin da kake yi wajen ganin cewa ka samu aiki na abin da za ka yi, sai yaga duk 'yan'uwa da dangi da abokanai duk an ƙyamace ka. Ana cewa wannan bayi da abin yi, babu wani abin da zai tare min. Don haka sai yaga ba a kula ka abubuwa da dama inda ayi ko a cikin family ko a cikin dangi sai yaga ba a saka a ciki. So inayin iya bakin ƙoƙari na don na gana sake samun dama wasu ayyuka wanda zan yi don na ƙara tattalin shigowan kuɗina. Idan ba da haka ba za a iya samun matsala wanda mu bari mana daɗi ba kuma gaba ɗaya ba ra ka ji daɗin rayuwan ba. So ina iya bakin ƙoƙari na wajen yin ƙara aikina tare da niman kuɗi.

To, wani irin yanayi ka fi so? Gaskiya ne yanayin da na fi so, na fi son yanayin da yanayin bazara. Muna cewa bazara. Shi yanayi ne wanda babu sanyi, babu zafi. Sabila da ni mutum ne wanda ba yi son zafi ko kaɗan, kuma ni mutum ne wanda ba na son sanyi. So na fi son ya zama na yanayi shi ba sanyi ba, shi ba zafi ba. Don haka ne na fi jin daɗin yanayin. Na fi kuma samun dama da jin daɗi na yanayin yanda yake. Amma in ka samu yanayi mai zafi, mai tsananin zafi ko tsananin sanyi, gaskiya za ka ji babu daɗi. To don haka ni anawa ra'ayin na fi son yanayin bazara, wanda yanayi ne babu zafi kuma babu sanyi. Yanayin da nake so ke nan kuma yanayin da nake alfahari da shi ke nan. A kullum kuma yanayin da nake so na kasance ciki ke nan. Amma ɗan adam ba shi yake tsara ma kan shi yanda yake so ba. In da ni ne don tsara ma kaina yanda nake so. Zan bar yanayin a yanda yake daidai. Shi ba zafi ba, shi ba sanyi ba. Domin hakan za ka ji ka fi jin daɗi, ka fi samun natsuwa, ka fi samun kwanciyar hankali. Amma in zafi ne fa, zufan nan duk zai ɗaga ma hankali. Duk inda kai ka sa kanka sai dai fifita, sai dai ka ɗauko mafifici ka tayin fifita kafin nan ka samu sawa ba. Idan kuma da wuta sai ka kunna AC ko ka kunna fanka. Haka idan yanayin sanyi ne. Shi ma duk hankalinka ya tashi. Duk inda ka fita a takure, ya zama na kana cikin tashin hankali. Kana rirrike wa, kana kakkare jikinka. Wani lokacin ma har sai in ka shiga ɗaki ka nema woma ko kuma ka je ka samu wajen da aka kunna wuta, ka tsaya ka je dumi. Amma in yanayi ne da babu sanyi, babu zafi ba, zaka kasance cikin jin daɗi, annashuwa, kwanciyar hankali. Kai ba za ka ji wani abu ya takurama ba. Haka kuma kai ma ba za ka takurama wani abu ba. To gaskiya yanayin da na fi so, na fi son yanayi da a ce shi ba sanyi ba, shi ba zafi ba. Shi ne yanayin bazara ke nan. Yanayin bazara yanayin ya fi daɗi. Kasancewa ba sanyi, babu zafi, babu sanyi da zai cutar da kai, babu zafin da zai cutar da kai. Don haka a yanayi irin wanda na fi so nake kuma burin kasancewa ciki koyaushe, na fi son yanayin bazara. Yanayin da babu sanyi, babu zafi. Wannan bayanin shi ne a takaice. Allah ya bamu sawa.

Eh, ina bada shawara a aiki sosai ma kuwa sabida kowa yana da opinion ɗinsa. Wani lokaci in ka bada shawaranka sai ka ga an ɗauki shawaranka sabida shawaranka ya fi amfani ko ya fi muhimmanci ga wadda za a nema shawaransu. So wani lokacin idan ka bayar da shawaranka za a ga an karɓi shawarankan hannu bibbiyu kuma an yi amfani da shi ya kasance shawara nagari wanda yana da kyau. Tabbas ina bada shawari kuma ina alfahari da cewa mafi yawancin shawarwari na da nake bayarwa akan karɓe su hannu bibbiyu a yi kuma amfani da su. Don haka nake godiya, nake ƙara gode wa irin shawarwarin da nake bayarwa kuma nakan dage ne na natsu na kasance na bayar da shawari mai amfani wadda zai amfanar da ma'aikatan mu gabaɗaya da wajen aikin mu. So shi yasa nake bayar da shawari kuma mutanen da muke aiki tare da su din suna respecting din shawarwari na sosai sosai wajen in na bayar akan karɓa a yi aiki da shi sabida da na bayar ba ɗaya ba biyu ba kuma a kan ga amfaninsa a kan yi aiki da shi mai kyau.

Eh, nawa matashi kake amfani da su? To ni ina amfani da matashi guda biyu ne amma dai akan guda ɗaya nake kwanciya. Don haka guda ɗayan shine zance nake amfani da shi kenan. Wani lokaci idan shi ya mun sai in ɗauko ɗayan. Ai idan ya, idan bai mun ba sai in ɗauko ɗayan. Idan kuma ya mun sai in ci gaba da amfani da shi. Kuma ma matashi na mai taushine wanda yake da auduga a jikin sa. Idan na kwanta nakan ji daɗi ba irin wanda aka yay yanka soso aka tura a cikinsa ba. Duk mai soso ɗin yana cakwalan kayan ka ko fuskan ka wani lokaci idan ka kwanta. Amma shi mai audugan fa duk ta inda ka sa a kanka zaka ji laushi ne. He dai kaji kana lumshe idonka cikin kwanciyar hankali. Don haka ina amfani da matashi guda biyu ne amma guda ɗaya nake kwanciya a kai. Idan naji baimin ba sai na dauko dayan, sabila da ina da dayan mai auduga ne a ciki dayan kuma mai soso ne aciki to da su nake amfani kuma ina jin daɗi da su matuƙa sosai sosai. Na gode.

Wane launi kafi so? To launin da na fi so, na fi son launin shuɗi. Launin shuɗi ko kuma fari. So waɗannan launuka da na fi so su ne na fi amfani da su sabida da na fi jin daɗinsu a duk lokacin da na kasance ni tare da su. Launin shuɗi ko launin fari launi ne wanda yake da daɗin sawa sannan baya kashe ido sosai wanda duk inda ka shiga sai an hango ka. Ko wani abu for example in na sa kaya a jikina. So launin fari dama normal white ne kawai da aka sa shi duk inda za ka je kawai ka sa kaya normal fari ne. Haka launin shuɗi ma idan ka sa za ka kasance ba za ka yi attracting na mutane sosai ba. Domin ni duk abin da zai jawo hankalin mutane zuwa ga kaina ban cika kula shi ba. Na fi so na yi amfani da launi wanda ba sai ya jawo hankalin mutane zuwa kaina ba. So launin da na fi so shine launin fari da launin shuɗi. Na gode.

Eh, ina rufe baki lokacin hamma saboda da ai idan ka buɗe bakinka za ka yi hamma. In ba ka sa hannunka ka kare bakinka ba, wani lokaci datti ko ƙura ko wani ƙwaro ma zai iya cika, da iya shiga ciki ko wani ƙwayan cuta wanda ba ka san shi ba. So duk lokacin da ya zama na zan yi hamma, na kan sa hannu domin kare bakina. Don kare bakin shine zai ba ka dama yanda za ka rufe bakinka. Wani abu ba zai iya shiga wanda zai cutar da kai ba. Amma idan za ka yi hamma ko ka wangala baki hagaga, ai bai kamata ba, bai ma yi tsari ba, ba ya da kyau. Kuma ko da mutane suna tare da kai dasu ji sun fara ƙyamanka, basu a ƙaunan ka kasance kusa da su. Amma duk lokacin da ya zo, idan zaka buɗe hamma bakinka kayi hamma, to ya kamata ace ka kare bakinka don gudin kar wani abu da zai cutar da kai ko ya cutar da lafiyanka ya shiga cikin bakin. In babu ƙura, akwai ciwo, in babu ciwo, akwai ƙuda. In babu ƙuda, akwai abubuwa da dama wanda in sun shiga cikin bakinka za su cutar da kai. To kamata yai a ce ka kasance mai kare bakinka duk lokacin da za ka yi hamma. Don haka ni ina kare bakina a duk lokacin da na zo yin hamma. Wannan bayani shine a takaice na gobe.

Eh ina cin salad. Ah kana cin salati? Eh na san ina cin salad matuƙa sosai, sabida salad ai abu ne ah na marmari, abu ne kuma da yake da kima da daraja wanda ya kamata a ce ka ci shi don ka samu kwanciyar hankali da natsuwa. Don haka ina cin salad a ko da yaushe. Duk abun da naga an yi shi an sa salad a kai, na kan ci shi sosai ma matuƙa, sabida yana burge ni yana kuma ƙara lafiya a cikin jikin mutum. Ko da a asibiti ne ma lokacin in ka je za a ce ka yawaita cin salad sabida salad yana da sinadarai wanda yake ƙara ma garkuwan jikinka kariya da kuma lafiya a cikin jinin jikinka. So salad abu mai kyau ne kuma ina cin salad kuma har gobe ina ci. Ko yanzu ka kawo min salad ma kuka ba ni zan ci. Ina matuƙar cin salad ina kuma jin daɗi. Na gode, na gode, na gode.

Eh, burina a aiki shine samun nasara, yarda da kuma samun nasara. Ba ni da wani babban buri sama da haka. Saboda duk wani aiki in ka yi in babu nasara to ba zai kasance mai amfani ba. Amma duk aikin da za ka yi in dai ya kasance mai nasara ne to yana da matuƙar amfani yana kuma taimaka ma wajen gudanar da rayuwanka na yau da kullum. Don haka babban burina a wajen aiki shine samun nasara kuma kullum fata na, na kasance masu cikin nasara masu amfanuwa da al'umma. Shine burina. Ba ni da burin dai wuce wannan a wajen aiki. In kasance mai nasara, sa'a, jajircewa, dogaro da kai da kuma tsayawa da ƙafa. Wannan sune babban burina. Sune abin da nake so. Sune abin da nake muradi kuma sune nake da ƙauna a kullum na kasance cikinsa. Burina kenan na wajen aiki. Abin da ya kasance nake fata kenan a ko da yaushe. Na gode.

Eh to ai Hausawa suka ce ma wai hankalin na zaune ya fi na tsaye. Don haka daga wannan Hausan da na ba ku, za ku fahimci cewa zama ya fi tsayuwa daraja. Zama ya fi tsayuwa mutunci. Zama ya fi tsayuwa abin da ya kamata. Don haka ni na fi son zama fiye da tsayuwa gaskiya. Tsayuwa in ka tsaya ai kamar wani dogari ko soja. Sojoji ne da dogarai su ne aka san su da tsayuwa ba tare da sun damu ba. Amma kaifa kana buƙatan ka zauna don ka sami natsuwa, kana buƙatan ka zauna don ka ji daɗi, kana buƙatan ka zauna don ka sami comfortability. Idan ba ka da comfortability to ta yaya za ka iya wani abu ko ka yi tunani mai amfani. So a wajena ni zama ya fi tsayuwa gaskiya. Na fi son zama fiye da tsayuwa. Na fi son zama fiye da tsayuwa. Na fi son zama a kan tsayuwa. Zama shine abin da ya kamata. Zama shine dai dai. Na gode.

Eh to wannan tambaya kun yi tambaya me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis? Eh, lokacin da na fa isa ofis nakan duba yanayin ofis ɗin. Komi na yana nan settled, komi na yana nan daidai ba tare da wani samun matsala ba. Sai in bincika in ga ta'ina ya kamata na fara aiki bayan na tabbatar da cewa kowane kayana yana nan standby kuma ofis ɗin yana share. An yi mopping, an share, ya zama tsabtsab don na samu environment mai kyau. Idan na samu wannan, to in duba komi na yana nan daidai, gadgets ɗina duka suna nan daidai, abubuwan da na ajiye nake yi duka suna nan daidai kafin na sai in fara binciko files. Files ɗin da nake dubawa, in wadda zan yi approving ne in yi, in wadda zan yi rejecting ne na yi, in kuma wadda sai na yi reviewing ɗinsa sosai ne shi ma na yi. So abubuwan da nake fara yi ke nan a duk lokacin da na je ofis. Da fatan wannan ƙaramin bayani nawa ya gamsar da ku, ya kuma ba ku amsa daidai abin da kuke buƙata. Na gode.

Eh, muna da fanka a rufin ɗaki saboda fanka ai abu ne mai matuƙar muhimmanci wanda muke mutuntawa, muke kuma, eh, so rayuwa da shi. Kusan ni zan iya cewa ma fankata bana iya kashewa. Komin sanyi, komin zafi nakan kasance da fanka saboda fankar ita take saka ni nishaɗi wajen yin barci. Wajen da zanyi barci ba tare da wani ɓata lokaci ba. Amma idan babu fankar to nakan kasance bana samun isashen lokaci da zanyi barci cikin kwanciyar hankali da natsuwa. Don haka muna da fanka. Fankar mu akwai a falo, akwai a cikin ɗaki, akwai a dayan ɗakunan. Ko wane ɗaki dai dai ya zama na amfani na mutane, suna amfani da shi a cikin gidan mu akwai fanka sabida da fankan shine abun da ya, ko da ana zafi ne in ka kunna shi ba za ka ji zafi ba. Haka ko da ana sanyi ne. Mu da ke nan Afirka muna da sauro sosai to ba ra ka ji sauro din ba saboda sauro baya son fanka kwata kwata a rayuwarsa. So wannan bayanin shi ne a takaice muna da fanka tabbas a rufin ɗakin mu. Na gode.

Eh, ina rubuta kashe kuɗin aiki, budget kenan muke cewa. Idan baka rubuta budget ba, ya zakai ka tafiyar da abubuwa da dama masu muhimmanci. So don haka muna rubuta kashe kuɗin aiki, don shi ne abu mai muhimmanci ma da ya kamata ka tsara. In ba haka ba, ai zakai ta kashe kuɗin barkate. Ba tare da ya zama mai amfani ko ya amfanar da kai, ko ya amfanar da wajen aikinku ba. Wani lokacin ma za ku yi wani abu ku zo ku manta, ku sake maimaitawa kuma. Amma in kuma kana kashe kuɗin aikin kana rubuta shine fa. So dole zaka ga yana nan a yanda ya kamata, a kuma yanda yake, yanda ko da kun manta kuna zuwa in kuka duba inda kuka rubuta ɗin, za ku gan shi eh yana rubuce za ku tuno da shi. To amma in ka yi abu offhead ba tare da ka rufe ba fa, ba zai taɓa yiwuwa ba haka. So shi ya sa ni ina rubuta kashe kuɗin aikina, saboda shi ne kwanciyar hankali kuma shi ne yafi chanchanta da na yi. Kuma ina ba da shawarar sauran 'yan adam ma wanda ba su yin haka, ya kamata su yi, ko yi da hakan su yi. Na gode.

Eh, kun mun tambaya da na ji daɗinta gaskiya. Wannan tambaya ta burge ni sosai, na kuma samu natsuwa da jin daɗi tare da ita. Yaya kake bikin ranar haihuwarka? Ranar da nake yin birthday, eh, ranar da nake yin birthday nakan tara abokanai, ƴaƴa da iyalai na gaba ɗaya da masu taya ni fatan alheri waje guda. Mukan yanka cake tare, kowa a bashi cake ɗin yaci. Sannan kuma mu kan yi abinci, mu yanka raguna da kaji, wanda muke samun kowa yasassa a bakinsa ya ci don ya ji daɗi ya kuma taya ni murnar ranar haihuwa na. So yanda nake tsarawa ke nan. Akwai hall na musamman da nake kamawa inda muke haduwa da ƴan uwa da abokan arziki tare da iyalai gaba ɗaya. A ɗunguma a je a yanka cake, a ci cake, a ɗan yi nishaɗi, a ɗan yi rawa, haka kaɗan kaɗan. A yi sade abin da zai sa mutane su yi farin ciki su ji daɗi. So yanda nake bikin ranar haihuwa nake nan. Kuma masu girbi da taya ni murna duka sunan su suna kawowa. Muna karɓa cikin farin ciki an natsuwa da jin daɗi. Wato rana ne na farin ciki wanda mutum bai taɓa mantawa.

Eh, yanda nake neman izinin hutu shine nakan rubuta application letter ne a kan neman izinin hutu, in tura shi ma darektan mu. Darektan mu in yayi approving, shi kuma sai ya tura ma CEO ɗin mu. CEO ɗin mu in yayi approving, shi kenan yayi approving. Abu na ƙarshe kenan wanda sai a bani approve ɗin, sai na tafi hutuna. Wannan bayani shine a takaice yanda nake neman izinin hutu kenan. Kuma haka kowa ma yake bi wajen neman izini ɗinsa. Sabila da in ba haka kayi ba to bai zama officially ka nemi hutu ba kenan, sai dai in kayi ma gaban kanka. Wannan kuma haka bayi da kyau. Duk wanda ya ma gaban kansa, duk abin da ya gani shi ya jawo ma kansa. Dun za a iya koransa ko wani abu makamance haka. Ni kuma mutum ne mai bin ƙa'ida, mai bin daidai, mai yin abu yanda ya kamata dun gudun kar a samu matsala. Wannan shine bayani na a takaice. Na gode sosai. Allah ya saka da alkairi. Allah ya bar mana zumunci. Na gode. Na gode sosai, sosai.

To, abubuwan da nake jin tsoronsu suna nan da yawa. Aaa, ni mutum ne mai tsoro na rashin gaskiya. Ni mutum ne mai tsoro na abun da zai cutar da ni. Ni mutum ne mai tsoro na ƴan fashi. Ni mutum ne kuma mai tsoro na dakamuwa da rashin lafiya. Don haka nake iya bakin ƙoƙari na wajen kiyaye wa'innan abubuwan, don kar nayi arba da su ko kuma nayi wani abu da su makamancin da zai sa naji tsoro din. Musamman rashin gaskiya don ni gaskiya mai tsoro ne, shi yasa bana aikata rashin gaskiya. Don duk lokacin da kazo ka kama ni kace na maka rashin gaskiya, hankali na yakan tashi matuƙa. Shi yasa nake ƙoƙarin kiyayewa wajen ganin cewa nayi abu daidai, nayi abu na gaskiya ba tare da an zarge ni ko kuma amman mummunan fahimta ba. So ina kokari da iya bakin ƙoƙari na wajen kare mutunci na don guje ma jin tsoro. Bana son abubuwan da zai sa ni naji tsoro kwata-kwata. Wannan bayani shine ya takaitace na gode.

Eh, abubuwan da nake tunawa lokacin da nake yaro suna da yawa. Ah, ina tuna soyayya irin na uwa wanda ta nuna mun da kuma soyayya irin na uba wanda ya nuna mun. Wa'ƴannan abubuwa biyu ne wanda bani taɓa mantawa da su kuma kullum nake cikin bege da shaukin su a duk lokacin da na tuno su. Sabida da soyayya na uwa yana da matuƙar daɗi, yana da farin ciki. Ita ne duk laifin da ka mata za ta shanye ta ce eh, ka mata ne ta yafe ma ko ta yi haƙuri. Haka ma uba, duk wani abun da kake so yana iya bakin ƙoƙarin sa wajen ganin ya kawo ma shi dun faranta maka rai. Amma bayan su wa'innan mutane biyu ba lalle ba ne ka samu wanda su ke ma soyayya wanda kuma kake jin daɗi na gaskiya da su kamar su. So shi ya sa nake ƙoƙarin tunawa da irin wa'innan memory din. Yana matuƙar faranta mun rai, yana sa ni jin daɗi, yana sa ni na samu nishaɗi yanda ya kamata. Na gode.

Eh, ina son kallon wata da dare sosai ma kuwa. Saboda yanayin da wata ɗin yake fitowa yakan kasance akwai sha'awa da ganin ban sha'awa. Kakan ji daɗi matuƙa wajen kallon watan. A duk lokacin da ka ɗaga kanka kana kallon wata, za ka samu natsuwa, kwanciyar hankali tare da farin ciki. So wata abu ne mai kyau wanda nake son kallonsa wanda kuma na san bani kaɗai ba. Mutane da yawa da mafi yawancin al'umma suna son kallon wata. Saboda ko ganin watan kai yakan taimakawa wajen ka samu nishaɗi, ka ƙara ƙarfin ido, ka ji daɗin kallo ɗin fiye da yanda in kana zaune ace ba ka kalla ba. So idan ka fito kallon wata ɗin, kakan samu farin ciki kuma da ke yanayi da Ubangiji ya shimfiɗa a sama kala ne na kallo wanda kake tunani da girman buwaya na Ubangiji da ya halicci wannan saman. So wata ina jin daɗin kallonsa kuma ina farin cikin kallonsa a duk lokacin da ya fito. Musamman lokacin da yake ɗan ƙarami kafin ya girma ya zama babban nan. So wannan bayanin shine a takaice da fatan ya baku amsa ko ya gamsar da ku na tambayar da ku kamin nagode.

Eh, duk lokacin da na je kasuwa nakan yi ciniki kai, Walau ni ne aka zo aka saya a wajena, walau kuma ko ni ne na je na saya a wajen mutane. Duka nakan yi ciniki. Nakan ce in an ce, ah, wannan abu nawa ne? In ka ce mun naira kaza ne, nakan ce a'a malam kaza ya yi tsada mana, ya kamata ace ka rage mun ai. Ya ce a'a to na rage ma ka ba da kaza, Ni kuma in ce a'a bayar a kaza, ni in ka siyar mun da shi a kaza na saya. So nakan yi ciniki sosai kuma wannan shine kasuwanci. Shine kuma abun da ya kamata dama 'yan Adam su na yi, ba wai daga kawai an faɗa ma kuɗin abu ka cira ka bayar ba, ba tare da barin ai, ba tare da samun araha ba, Shi yasa wai, Hausawa suka ce wai a ganin gani ake barin araha ta wuce. So ni nakan iya ƙoƙari na, wajen in naje muyi ciniki da mutane, cewa abu kaza ne, kaza naira kaza ne, a'a rage mun kaza, a'a ba ni a kaza ya kamata ka siyar mun a kaza, mukan sama mu fahimci juna tare da irin wannan, Toh, ina yin ciniki sosai idan na je kasuwa, Haka kuma in an zo siyan kaya a wajena nima kuma akan mun irin wannan cinikin. Don haka bana jin raina ya ɓaci, sai na kanji daidai, tunda nima na yi ma wani, bai kamata ace nima ba za'a mun ba. Rayuwa dama yana tafiya haka ne, in ka yi amma, Allah ya bamu sa'a, na gode.